Kana sanya bel kullum? A'a, bana yawan sanya bel kullun, saboda akwai lokacin da, idan ya kasance kayan da na sa ba mai bel ba ne, bana sanya bel, amma idan wandon da na saka wanda ake sawa bel ne, ina saka bel,

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Ya danganta da yawan kuɗin wutar lantarkin da muka sha a gina. Sabida muna amfani da na'urar mita ne, muna, kash muna kashe kuɗin wuta kamar naira dubu goma zuwa dubu ashirin.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayata da daddare bayan na kwanta. Idan kuma na tashi da safe, na ɗan yin amfani da wayana, na ɗan wasu awanni na kan sake mai dashi caji da rana. Ko da na minti talatin zuwa arba'in ne sai kuma da daddare in zan kwanta sai in sake cajin wayata.

Kana raba abincinku da mutane? Eh muna raba abincin mu da mutane musamman a halin da muke ciki yanzu. Su ma suna raba abincin su da mu. Mu ma muna raba abincin mu da mutane da dama a kullum a koda yaushe.

Yadda nike tsara ayyukana da suka fi muhimmanci shine amfani da lokaci wajen, inganta ayyukana da kuma yin aiki da lokaci sabida samun gaman ayyuka da lokaci sabida mahimmancinsu.

Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iya tsalle igiya sabida ni mutum ne mae tsawo kuma ina iya tsallaka igiya a lokacin wasanni, sabida tsallake igiya abu ne me sauƙi a wajena tsallaka igiya.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayata sau da yawa a rana sabida dukkan ayyukana da waya nake amfani wajen yin su haɗe da kwamfutana. So ina amfani da waya sau da yawa.

Abin da nake yi da farko lokacin da na isa ofis shine duba files na ayyukana da nayi jiya da kuma ganin menene zan fara da shi yau kafin na fara ko wane aiki a ofis.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare da misalin ƙarfe bakwai bayan na dawo daga aiki. Idan bansamu naci abincin dare da wuri ba nakan kai ƙarfe tara zuwa goma nadare kafin na ci abincin dare.

Ina nake tupa miyau? To ina tupa miyau a waje amma ni ba ma'abocin tupa miyau bane saboda tupa miyau yana ɓata wuri. Amma dai a waje nake tuoa miyau.

Kana iya bada barkwanci? Eh, ina iya bada barkwanci saboda ni mutum ne mai son wasa da bawa mutane dariya. Domin barkwanci yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɗebe kewa na.

Kana ajiye kofin bayanan ku? Eh, ina yawan ajiye kwafin bayanai sabida akwai lokacin da zai zama zan zo ina neman wasu bayanai wanda nayi, to kwafin yana da matuƙar amfani sosai.

Yaushe kake hutawa a wajen aiki? Ina hutawa a wajen aiki musamman idan nayi aiki sosai sai na nema hutu a wajen aiki kaman da rana haka, akan bani hutun awa biyu. Naje na samu na huta kafin na dawo bakin aiki.

Menene muhimmancin kasuwanci? Muhimmancin kasuwanci shine ka samu, sabida ka samu ingantacciyar kasuwanci tare da abokanai da kake hulɗa dasu a kullum, a ko da yaushe.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Abubuwan da nake son canzawa a wurin aiki shine ina so in ƙara fadada wajen aikina da ƙarin samun kayayyakin aiki ba tare da takura ko wata matsala ba.

Wane irin kiɗa kake son ji? Irin kiɗan da nake son ji sune kiɗa wanda ba su da ƙara sosai, sannan kiɗa wanda yake da ma'ana da kuma sanyaya zuciya da kwantar da hankali.

Kana kunna kendir a gida? A'a, bana amfani da kendir a gida saboda gudun kamawar gobara. Munfi amfani da wutar lantarki ba tare da matsala ba.

Kana yin harsashi lokacin barci? Nakan ɗan yi hasashe lokacin bacci? Saboda da zarar lokacin baccina yayi, nakan yi harsashe lokacin bacci kafin na kwanta.

Wane irin fim kake son kallo? Irin fim ɗin da nake son kallo shine fim mai ma'ana wanda yake ba da labarin tarihin yadda mutanen baya suka yi rayuwa da kuma kallon ƙwallon ƙafa na fim.